A gaskiya abincin gargajiya da na fi so shine tuwon shinkafa da miyar taushe. Gargajiya da na fi so dalili kuwa shine tuwon shinkafa da miyar taushe wani abinci na gargajiya mai gina jiki wanda aka tabbatar da ingancinsa a kimiyance, shi yasa na fi son abincin gargajiya wato tuwon shinkafa da miyar taushe saboda ya gina jiki.

A gaskiya tufafin da na fi so shine nafi son fararen tufafi, saboda fararen tufafi, tufafi ne masu inganci da ƙayatarwa a ido, sannan kuma tufafi ne na kamala. Shi yasa nafi son fararen tufafi a dukkan cikin tufafai. Dalili na kuwa akanshine farin tufafi, tufafi ne mai inganci sannan kuma mai nuna kamalar ɗan adam.

A gaskiya ina amfani da intanet, ah, mafi sau a irga a rana. Saboda a kusan kowane lokaci ina amfani da intanet. Ba ni da ƙayyadadden lokacin da nake aiki da shi saboda ina kan iya aiki da shi cikin dare ko cikin rana ko da safe. Nakan iya aiki da intanet na tsawon sa'a, ah, sha biyu wato awa sha biyu a kowace rana.

A gaskiya a, abin da nake yi da yamma kafin na kwanta shine, a kullum in na dawo daga wurin aiki kafin na kwanta nakan yi ƙoƙari na ɗauki wayata sai na buɗe intanet. Na hau a Facebook da WhatsApp na yi gaggaisa da ƴan uwa da abokan arziki. Wannan shi ne abin da nake yi kullum kafin na kwanta da daddare da yamma. Ina ƙoƙari in gaisa da ƴan uwa da abokan arziki in na dawo daga wurin aiki.

A gaskiya na fi son shayi. Dalili kuwa shine shayi yafi coffee a wurina. Wannan dalili yasa nafi son shayi akan coffee. Dalilin son shayi shine, saboda duk lokacin da mutum yasha shayi yakan samu wani karsashi ya shige jikinsa. Saboda wannan shayin ya ɗumama jinin jikinsa zai samu karsashi isashe wanda zai iya aiki a wannan lokaci.

Tabbas ina bin ƙa'idojin aiki sosai sosai. Ina ƙoƙari, ina bin dukkan wata ƙa'ida da aka ƙayyade min a gurin aiki, shiyasa bana wasa da ƙa'idojin aiki. Dalili ko shi ne bin ƙa'idojin aiki a gurin aiki shi yake nuna iya aiki da jajircewar aiki. Shiyasa nake ƙoƙari nake bin dukkan ƙa'idojin da aka samun, a gurin aiki.

Ƙwarai da gaske ina da manufa ta wata-wata. Wannan manufa ita ce wadda nake ƙoƙari dukkan wata-wata nakan ware wasu kuɗaɗe saboda ajiya. Wannan ita ce manufa ta ta wata-wata. Duk lokacin da na ɗauki albashi na karshen wata, nakan yi ƙoƙari na ware kuɗi saboda ko ta kwana. Wannan shi ne yadda na tsara manufa ta ta karshen wata.

Eh ƙwarai da gaske wayata tana daidaita haske da kanta, wato wanda ake cewa a turanci auto brightness. Ƙwarai da gaske wayata takan sai ta wannan haske da kanta. A duk lokacin da nakan shiga duhu takan ƙara haske da kanta. In kuma na shigo gurin haske takan iya rage haske da kanta saboda kar hasken yayi yawa. Wannan shi ne dalili.

Wato abin da nake yi na nishaɗi ita ce ƙwallon ƙafa. A duk lokacin da na shiga cikin wata damuwa ko kuma nakan ji ba dadi a raina, nakan yi kokari nakan kirkiro ƙwallon ƙafa saboda ita ce mahimahimmancin abin da take ɗebe mun kewa sannan kuma take ba ni nishaɗi. Wato ita ce ƙwallon ƙafa. Wannan shi ne gaskiyar dalili.

Eh gaskiya ƙwarai dagaske ina amfani da ruwan rijiya saboda a inda na taso ni dan gargajiya ne muna amfani da ruwan rijiya amma kafin mu yi aiki da shi muna ƙoƙari muna tafasa shi mu kashe dukkan wasu cututtuka da suke cikin wannan ruwa bamu aiki da shi haka kawai muna amfani da shi ne bayan mun tafasa shi a cikin ruwan zafi ya tafasa ya ƙokone dukkan wata cututtuka.

Eh ƙwarai dagaske nakan yi ƙoƙari na raba wasu saboda ko wanne aiki nakan yi shi akan lokacinsa. Nakan yi kokari nake rarrabe dukkan ayyuka ba wai in haɗe su guɗaya ba saboda haɗe su guɗaya yakan iya kawo ayyuka su taru suyi ma yawa sannan kuma bazaka yi su da inganci yadda yakamata ba. Shi sa nake ƙoƙarin rarrabe dukkan wasu ayyukan daban.

Ina koyan sabuwar fasaha ne, ta hanyoyi biyu zuwa uku. Hanya ta farko da nake koyan fasaha sabo shine, nakan yi amfani nayi kokari da, hanyar kallon, tallace bidiyo ta YouTube, na wanda suka iya wannan sabuwar fasaha, sai na koya daga gare su, sai in ɗauka, sai in yi aiki da ita. Hanya ta biyu nakan yi gun wanda suka sani, su koya min wannan.

Abin da nake yi lokacin da nake ji ɓacin rai shine. Duk lokacin da nake jin damuwa ko ɓacin rai, na kan yi ƙoƙari na kan karanta labarai wato da tatsuniyoyi na soyayya, saboda hakan suna iya deɓe min kewa daga wannan damuwa da nake ciki. Sannan na kan nemi abokin shawara lokacin ya ba ni shawara saboda deɓe min kewa.

Eh ƙwarai da gaske ina da addu'a kullum wanda ina yi ne sama da sau ɗaya a ko da yaushe. Ina kokari nakan yi addu'a a kullum sabuda addu'a makari ce da take taimakawa sosai ƙwarai da gaske wajen dukkan bada kariya shiyasa nakan yi kokari nakan yi addu'a a kowane lokaci a kullum ta Allah nakan yi addu'a duk sanda zan yi wani abu.

A gaskiya, abubuwan da nake shirin yi ƙarshen mako shine a wannan ƙarshen mako da duk sauran wasu makuka ina shirin zan kai ziyara ga ƴan uwana. Sannan kuma za mu yi walima wadda ake cewa taro na dukkan ƙarshen mako. Muna ƙoƙari muna yi dukkan ƙarshen mako tare da ni da ƴan uwana muke haɗa wannan taro.

Eh ƙwarai da gaske. Ina mike jiki da safe, sosai da sosai. Saboda mike jiki da safe, yana sawa jiki ya ware, sannan ka jiƙa dukkan gaɓoɓin jikinka suna aiki yadda ya kamata. Shi yasa nakan yi ƙoƙari nakan mike jiki da motsa jiki da safe. Saboda dukkan wasu sauran gaɓoɓin jikina su ware, suyi daɗin aiki.

Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine ingancin kaya. Wannan shine abu mafi muhimmanci a kasuwanci. Indai za ka yi kasuwanci sannan ka inganta kayanka ƙwarai da gaske, za ka yi kasuwa mai kyau mai inganci sannan kuma kowa zai zo ya saya daga gare ka. Wato indai za ka inganta kayanka sannan ka riƙe amana da gaskiya to lallai za ka yi kasuwanci mai kyau.

Eh gaskiya suna son daukar hotuna sosai da sosai. Dalili kuwa shine daukar hotuna yana burge ni sannan kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake so a rayuwa. Shi ya sa nake daukar hotuna sosai duk inda naje nakan yi ƙoƙari na ɗau hoton wurin saboda tarihi sannan kuma in ina kewa in na kalle shi zai ɗebe min kewa. Shi ya sa nake ƙoƙari na kan daukar hotunan duk inda naje.

A'a gaskiya bana kuka lokacin yankan albasa. Dalili kuwa, shi ne ni jarumi ne, sannan kuma bani da saurin kuka. Wannan shine dalilin da yasa bana kuka wajen lokacin yankan albasa, ah ko hawaye bana yi. Dalili kuwa shine lokacin, ah amma wasu kan ina gani sukan yi kuka lokacin yankan albasa amma gaskiya ni bana yin kuka, ko hawaye lokacin yankan albasa.

Eh gaskiya ina kunna Bluetooth kullum ina yin connecting da agogo na mai kama Bluetooth sannan ina connecting da speaker wato babbar speaker ta jin waƙa. Wannan dalili yasa gaskiya a kullum nakan kunna Bluetooth. Nakan yi aiki da Bluetooth ɗin wayata a ko da yaushe kuma a kullum. Shiyasa Bluetooth ɗin wayata ya zamo mai inganci mai armahi.

Eh ƙwarai dagaske nakan yi ƙoƙari ina sanya belt. Dalili ƙuwa shi ne, belt tana ɗaya daga cikin abubuwa na kayan aiki wanda suke ɗaya daga cikin yunifom din gurin aikin mu. Wato muna sa belt a wandon mu, sannan muyi stokin mu je gurin aiki. Wannan shine yadda yanayin tsarin yunifom din mu yake. Dole sai da belt zaka yi ƙunzugu.

A gaskiya nakan tsarkake gidanmu wani sau biyu zuwa sau uku a rana. Dalili kuwa shine tsafta tana ɗaya daga cikin abubuwa muhimmai da dukkan wani ɗan adam ya kamata yayi. Shi ya sa nakan yi ƙoƙarin tsaftace gidanmu sau uku, sau uku ko sau biyu a rana. Nakan yi da sassafe bayan na tashi daga bacci, sannan kuma da rana ko da yamma duk lokacin da na samu lokaci na kanyi. Sannan kuma in zan.

A gaskiya abincin da yake sa ni jin daɗi shine shinkafa da wake. Kwarai da gaske shinkafa da wake wani launin-- wani nau'in abinci ne da yake birgen ni matuƙa gaya sannan kuma yake da, aah, muhimmanci sosai a rayuwata saboda yakan ƙara jini da lafiya duk lokacin da kayi ma'amala da shi. Wannan shine dalilin da yasa nake so.

Eh ƙwarai dagaske nakan yi ƙoƙari in kunna kendir a gida saboda da daddare yayin in haska ɗakina. Ina amfani da kendir wajen haskaka ɗakina da daddare shiyasa ni na zamo ma'aboci a ma'amala da kendir, wato kendir dai da ake magana da hausa ƙwarai dagaske ina amfani da shi.

Dangantakar mu da shugaban aiki gaskiya dangantaka ce mai kyau sannan kuma mai inganci. Wannan dalili yasa ni da shugaban aikin mu ba ma gamaciji kwarai da gaske. Akwai yarda sannan kuma da fahimta tsakanina da shugaban aikin mu ƙwarai da gaske. Wannan haka yake ba wai zance ba ne. Ina da dangantaka mai kyau da ogon aikin mu.

A gaskiya na fi son fanka fiye da AC. Dalili kuwa shine shi AC sanyinsa gaskiya ya yi yawa. Shiyasa ya sa nake fi son fanka saboda ita fanka sanyinta baya cutarwa, baya lalata kashi. Shi kuma sanyin AC yakan cutarwa ga kashi san nan da lafiya. Shiyasa na fi amfani da fanka ba wai AC ba.

Ina amfani da sabulun Dettol ne wajen zan yi aiki. Dalili kuwa shine sabulun Dettol sabulu ne mai inganci sannan kuma mai gyara fatar jiki shiyasa nake amfani da shi. Saboda likitoci sun tabbatar da ingancinsa da maganin da yake yi saboda nima na sheda yana da inganci sosai da sosai gaskiya.

Eh gaskiya ina motsa jiki kullum. Dalili kuwa shine motsa jiki yana ɗaya daga cikin abubuwan da kowane ɗan adam ya kamata yayi a wannan 2026. Dalili kuwa shine yana ɗaya daga cikin muhimmai abubuwa wajen kare lafiya. Dalilin motsa jiki, jinin jikinka zai ware sannan kuma zaka ji ka fesh fesh ba tare da wani abu yana damunka ba. Shiya sa nake motsa jiki.

Eh ƙwarai dagaske ina yin ciniki a kasuwa sosai da sosai saboda A ni ɗan kasuwa ne mai iya ma'amala da mutane, sannan kuma na iya kasuwanci sosai da sosai. Saboda na koya ne daga gurin mahaifina ya koya min yadda ake kasuwa, da yadda ake gudanar da kasuwanci Da yadda nake janyo kostoma saboda kayana na da inganci sannan kuma na iya magana mai kyau.

A'a gaskiya bana son buɗe tagar ɗaki. Dalili kuwa shine, yawan buɗe tagar ɗaki yana da matsala sosai da sosai. Saboda a duk lokacin da ka buɗe tagar ɗaki, kana fama da barazanar ɓarayi. Saboda za su iya shigoma ta wannan taga, suyi ma sata ba tare da ka sani ba. Gaskiya wannan shine yasa bana son buɗe.

Gaskiya ina da mabuɗi a gida aƙalla guda uku. Dalili kuwa shine ina ƙoƙari nakan bawa gidana kariya sosai da sosai saboda ɓarayi. Duk lokacin da aka ce kana da mabuɗai masu yawa to ɓarayi da kyar su shiga wannan gida su ma sata. Shi ya sa nake amfani da mabuɗai da yawa wajen kulle gidana sannan na bashi sata.

Eh ƙwarai dagaske ina ƙoƙari ina tattare ƙafafu lokacin zama. Dalili kuwa shine tattare ƙafafu lokacin zama yakan baka damar ka jika dai-dai lokacin da ka zauna. Shi yasa na kan yi ƙoƙari na tattare ƙafafuna lokacin da na zauna saboda hakan yana da matuƙar muhimmanci sosai da sosai wajen kawo nutsuwa. A lokacin da ka zauna za ka jika very comfortable yadda.

Rana mafi kyau a mako a gurina shine ranar Juma'a. Gaskiya wannan rana ce babba a cikin mako kuma ita ce rana mafi kyau a cikin mako. Saboda ranar Juma'a ita ce shugabar ranaku wato Yawmul Juma'a. Wannan ita ce babbar rana a cikin mako, wato ranar Juma'a. Juma'a ita ce rana mafi girma a cikin mako.

Ina ajiye hotunan wayata ne a cikin Google Photo. Wato Google Photo wuri ne na ajiyar hotuna cikin tsaro da kwanciyar hankali. Shi yasa nake amfani da Google Photo wajen ajiye hotuna na hankali. Na kwance ba tare da fargabar wani zai ɗebe su ko kuma ya samu inda suke ba. Shi yasa nake amfani da Google Photo wajen ajiyewa.

A'a gaskiya bana shan magani kullum. Dalili kuwa shine, bana shan magani har sai likita ya rubuta mun da kansa. Ni ba ma abokin shan magungunuwa bane kullum. Duba sanda na sha magani, to bani da lafiya. Na je asibiti likita ya rubuta mun ne, amma ban shan magani ba tare da na je gurin likita, ya rubuta mun da kansa ba gaskiya.

Abin da nake yi lokacin da ruwa yake zuwa, nakan yi ƙoƙari na je guri, na sami guri na zauna nayi shiru sannan na fara tunani. Dalili kuwa shine a wannan lokaci gaskiya tunanina yana da ƙarfi saboda ina iya tunani masu muhimmanci da za su ƙare ni a rayuwa. In na zauna lokacin da ake yin ruwan sama, tunani yakan zo min yadda zan gudanar da abubuwa.

Ina share ɗakina ne sau biyu a kowacce rana. Dalili kuwa shine nakan share ɗakina da safe lokacin da na tashi daga bacci. Sannan kuma in na dawo daga gurin aiki, lokacin da yamma, nakan yi ƙoƙari na ƙara share ɗakina. Saboda shara tana ɗaya daga cikin tsafta. Nakan yi ƙoƙari na tsaftace ɗakina tsaf staf saboda bana son ƙura.

Gaskiya shagunan da na fi zuwa a rayuwa na shine shagon siyan kofi. Shine shago da na fi zuwa a dukkan shagunan da nake zuwa. Saboda shagon kofi nakan yi zuwa kullum na siyo kofi da rana, sannan kuma nakan siyo kofi da safe, sannan nakan siya da daddare. Aƙalla ina zuwa shagon kofi sau uku a kowacce rana, shi yasa na fi zuwa shagon kofi gaba ɗaya.

Eh ƙwarai dagaske ina iya rera waƙa. Ƙwarai dagaske na iya rera waƙa saboda an koya min rera waƙa tun ina yaro sannan kuma masoyiya ta ta koyaddani yadda ake rera waƙa shiyasa nake rera waƙa. Na koyi rera waƙa daga gurin masoyiya ta waƙoƙi masu daɗi na soyayya. Gaskiya na iya rera waƙa sosai da sosai da gurin masoyiya ta.

Ina ajiye makullai na ne a cikin drawer wato locker cikin ɗakin kwanciya ta. Dalili nako na hakan shi ne, ina ajiye su ne a wurin da na san yana da tsaro sosai da sosai. Wannan cikin drawer ɗakin nawa yafi ko'ina tsaro a cikin gida na shiyasa na kan yi ƙoƙari na ajiye su a cikin wannan loka saboda gudun ɓata ko kuma wani abu ya faru da su.

A'a gaskiya na son yanayin sanyi. Dalili kuwa shine a yanayin sanyi yanayi ne da ya yakan ƙarawa jikin ɗan adam lafiya da kuzari sosai fiye da kowanne yanayi. Shi yasa da wannan dalili yasa na fi son yanayin sanyi akan dukkan yanayayyi ka. Saboda wannan kuzari da yake sawa jikin ɗan adam shine dalili gaba ɗaya.

Gaskiya nakan yanke shawara aiki ne ta hanyoyi zuwa uku. Da farko nakan yanke shawara aiki ah ta tuntuɓar magabata na wanda suka riga ni wannan yin aikin. Suka fi ni basira kan wannan aiki. Nakan tuntuɓe su shawara, su bani shawara akan yanda suka gudanar da ayyukan su ya yi ba tare da wata matsala ba. Na biyu kuma.

Ƙwarai da gaske, gaskiya ina babbar gida. Gida ce babba, matuƙa sabida girman ta mai ban al'ajabi ne sabida akwai falo har guda uku a wannan gida. Sannan kuma akwai ɗakin kwanciya aƙalla kusan guda shida. Sannan akwai kitchen guda biyu da banɗakai manya-manya guda huɗu. Wannan shi yasa nace gidana babba ne sosai da sosai.

Gaskiya, hayaniya ah ta wani fanni da ake cewa takura a rayuwa. Gaskiya hayaniya fanni ce da take takura mun matuƙa sosai. Gaskiya bana son hayaniya a rayuwa shiyasa nake ganin cewa hayaniya fanni ce da take takura mun matuƙa a cikin rayuwata. Ba wai fanni ne na jin daɗi a cikin rayuwata ba. Wannan shine gaskiyar magana.

Kwarai da gaske ina iya duba lambar UR code saboda na taso tun dan karami na mahaifiyata ta koya min yadda ake duba lambar UR code. Yanzu dai gaskiya ina iya duba lambar UR code ba tare da tangarɗa ta gazawa ko wani abu ba. Ahhh, dukkan wata UR code nakan yi ƙoƙari nakan iya duba ta cikin sauƙi da sauƙaƙa.

Abubuwan da nake saya daga kasuwa sun haɗa da kayan sawa wato tufafi sannan kuma da kayan masarufi wato kayan abinci wanda ya haɗa da wake, shinkafa sannan kuma da salat sannan kuma kayan sawa ya haɗa da wando, riga da hula da kuma sauran abubuwan da ba a rasa ba daga wannan.

Wasan nake yi a waje ba wani wasa bane illa ƙwallon ƙafa. Wannan ita ce iya ainihin wasan da nake yi a waje sannan kuma nake jin daɗinsa ba tare da wata takura a cikin rayuwata ba. Wato shi wasan ƙwallon ƙafa yana ɗaya daga cikin wasanni da yake bani farin ciki da nishaɗi sosai a cikin rayuwata sannan kuma ni ma'abocin yin ƙwallon ƙafa ne gaskiya.

Ina amfani da matashi ne guda biyu a lokacin da zan kwanta sannan kuma a kan shimfidata. Saboda dalili kuwa matashi biyu su ne isasshen matashi da za su ishe ni saboda na ji dadi yadda ya kamata. Na farko, na kan yi amfani da shi ne a ka sannan kuma na biyun, na kan yi amfani da shi ne a wajen ƙafa saboda na ɗora ƙafata a kai shi.

A gaskiya a 'yan itace nafi son 'ya'yan tufa wato apple. Sune 'ya'yan itacen da nafi so sosai da sosai. 'Ya'yan itace ne masu ƙara lafiya a jikin ɗan adam sannan kuma masu gina jiki. Wannan dalili ya sa nafi son 'ya'yan tufa wato apple a dukkan 'ya'yan itace. Saboda kuma yana da matuƙar daɗi sosai da sosai. Shi wato tufa din kenan.

Eh, gaskiya sosai ma kuwa. Ina kunna tsaran bature, saboda hakan yana da matukar muhimmanci sosai da sosai. Sannan kuma, yakan bada kariya daga, kamuwa daga cizon sauro. Shi yasa nake kunna tsaran bature duk lokacin da ayyukana ya tashi, ba tare da na cutu ko wata tangarɗa a cikin al'amurana ba. Wannan shine gaskiya.

Eh ƙwarai dagaske, ina sa hannu a saƙonnin mu saboda nine wato abun da ake kira accounter me sanya hannu kuma me yarjewa dukkan wani transaction da wata ma'amala da aka yi. Ina sanya hannu akan dukkan wasu saƙonni da aka turo mana sannan kuma sai na aika su ga sakatare ya bawa wato shugaban aikin mu.

Eh kwarai gaske. Ina cimma manufar tallace-tallace, ah, ta ɓangarori da dama a cikin rayuwa. Ɓangare na farko, ina cimma, ah, manufar tallace-tallace ta hanyar yanar gizo. Nakan yi amfani da wayata domin na yi tallace-tallace sannan kuma hakan ya karɓu matuƙa gaya. Hakan kuma yana ɗaya daga cikin abubuwa masu nasaba da cin.

Gaskiya, na fi son kayan zaki fiye da kayan gishiri. Dalili kuwa shine kayan zaki gaskiya yafi kayan gishiri ƙara lafiya a jikin ɗan adam, sannan kuma yana ƙara ƙarsashi, sannan kuma yana da sinadarai masu ƙara lafiya da kashe cututtuka. A dalilin haka yasa na fi son kayan zaki fiye da kayan gishiri, shi yasa nake mu'amala da kayan.

Abincin nafi so shine wato shinkafa da wake da salad a kai. Wannan shine abincin da na fi so a dukkan a cikin abincin tuka, saboda yana kara lafiya sosai da sosai sannan kuma yana kashe kwayoyin cututtukan da suke jikin ɗan adam kuma yana da daɗi. Wato shine yasa na fi son shinkafa da wake a kan dukkan wani al'amari na abinci da nake gudanarwa gare shi.

Dangantaka ta da abokan aiki, dangantaka ce mai matuƙar kyau, sannan kuma mai inganci. Ina da dangantaka mai ƙarfi tsakanina da abokan aikina, wanda ba ma samun matsala tsakaninmu ni da su a kullum. Muna cikin kwanciyar hankali, ba tare da wata tangarɗa, ko kuma wani sa'insa ya shiga tsakaninmu ba. Muna da dangantaka mai kyau tsakanina da abokan aiki.

Ina duba saƙonnin aiki sau uku ne a kowace rana. Na farko, lokacin da na fito gurin aiki da safe, nakan yi ƙoƙari na duba saƙonnin aiki, aa, kafin na ci gaba da aiki. Na biyu, sannan kuma ina ƙoƙari nakan duba saƙonnin aiki da ranar lokacin na dawo daga cin abinci. Sannan kuma na uku, nakan yi ƙoƙari na duba saƙonnin aiki lokacin da za mu tashi daga gurin aiki, mu tabbatar mun duba kowane saƙo da aka turo.

A gaskiya nakan yi ƙoƙari ina jurewa zafi na tsawan digiri har kusan hamsin da huɗu. Na koyi jurewa zafi ne ta dalilin daɗewa da, a zafi da nake yi. Har ya zamo min jiki, nakan iya jure shi na tsawan daƙiƙu da awanni da yawa. Nakan iya jure zafi sosai da sosai ba tare da ya takura mun ko ya shiga wani al.

A gaskiya abubuwan da nake yi don ƙara aiki shine nakan ƙara hanzari da himma a wajen aiki saboda, nacima wasu uziruruka da nake yi ba tare da wani abu ya zo ya yi min lahani ba. Nakan yi ƙoƙari na ƙara lokacin aiki saboda ƙara himma da nake yi a gurin aiki. Na ga na cimma, abubuwan da ya kamata na cimma.

A gaskiya ina tafiya da sauri sosai da sosai saboda gaskiya ni ban iya lalaba. Duk lokacin da zanyi tafiya nakan yi ƙoƙari na hanzarta na miƙe sannan nayi tafiya da gaggawa da sauri. Gaskiya ban iya tafiya a hankali ba, nakan yi tafiya ta ne da sauri da sauri ba tare da wata tangarɗa ta shigo mun uzurina ba. Wannan shi ne yadda nayi.

An haife ni a watan Augusta wato wata na, ah, takwas shine watan da aka haife ni. Sannan kuma a rana ta goma sha takwas. Wannan shine ranar da aka haife ni a cikin watan Augusta, rana ta sha takwas a cikin azumi na huɗu na wannan shekarar. Na taso wato ɗan August ake ce min kenan.

Kwarai da gaske, sosai da sosai ina musabaha da mutane a matsayina na molanka. A addininmu an koya min yadda ake musabaha da mutane sannan kuma da muhimmancinsa da falalarta a cikin addini sannan kuma a cikin al'adar mu. Muna musabaha tsakanin mu da 'yan uwan mu. Wannan dalili yasa nake ganin musabaha tana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da nake gudanarwa.

Kwarai da gaske. A matsayina na molanka, ina shuka ire-ire a tsakar gidana wanda suka haɗa da alayyahu, sannan kuma da albasa, sannan kuma akwai ina shuka, ah, yakuwa a cikin gida. Bayan wannan ban shuka komai. Dalilin shine, ah, shuka tsire-tsire a cikin gida yakan kawo sauro cikin wannan gida. Shi ya sa nake gudu. Bana shuka ire-ire manya wanda za su kawo mun sauro.

Ina hutawa a gurin aiki, da misalin karfe ɗaya da rabi na kowata rana ake bamu hutu a gurin aiki. Yisa na kan yi ƙoƙari a wannan lokacin hutu sai na ɗauko wayata na ɗan yi a hira da abokanaina. A wannan dadai lokacin ana bamu hutu ne da misalin karfe ɗaya da rabi na rana sai mu samu muyi sallah, mu ci abinci sannan sai mu koma bakin aiki.

A gaskiya, na kan yi ƙoƙari sosai da sosai wajen kiyaye kalmar sirri saboda hakan yana da matuƙar muhimmanci sosai da sosai. Na kan yi amfani da, ah, two authenticator domin riƙe kalmar sirri sannan da kiyaye kalmar sirri. Wannan two authenticator yana da matuƙar muhimmanci sosai wajen kiyaye kalmar sirri. Shi ya sa nake aiki da shi sosai saboda yana da daɗin aiki.

Kwarai dagaske, ina yin waƙa a cikin zuciya, saboda waƙa a cikin zuciya yana ayyana yadda kake farin ciki ko kuma kake bakin ciki a wannan yanayin da kake ciki. Shi ya sa na iya waƙa a cikin zuciya, in ta bege a cikin zuciyata ba tare da wani ya sani ba. Nakan yi waƙa a cikin zuciyata, in rero wa masoyiyata, ko da ba ta kusa da ni. Nakan yi amfani in rerota kwa.

Gaskiya lokacin da na fi so a cikin shekara shine lokacin sanyi. A cikin shekara na fi son lokacin sanyi, saboda lokacin sanyi yana da matukar muhimmanci sosai da sosai a gareni. Lokaci ne wanda lafiyar mu takan take kan kama sannan kuma lokaci ne da ɗan adam yake samun kuzari da natsuwa wajen gudanar da ayyukansa. Siya sa nake son lokacin sanyi sosai da sosai.

Eh kwarai da gaske ina kallon taurari da daddare saboda kallon taurari da daddare yakan bani nishaɗi kwarai da gaske. Yakan ɗebe mun kewa sannan kuma yakan sa mun natsuwa sosai da sosai. Da kallon wannan taurari na kan yi tunaninnika masu muhimmanci a cikin rayuwata. Saboda lokacin ina kallon taurari natsuwata tana zuwa mun. Na kan yi lissa.

Eh ƙware da gaske, a'a ba'a raba wurin da nake da yanar gizo saboda ina cikin gari ne. Akwai intanet sosai da sosai a wurin da nake. Akwai yanar gizo mai ƙarfin tsiya da kowane lokaci yana aiki baya katsewa. Shi ya sa nake jin daɗi inda nake zaune saboda wuri ne mai matuƙar yanar gizo wanda baya katsewa in ana aiki.

Abin da nake yi da ragowar abinci shine, na kan yi ƙoƙari na ba da shi ga mabuƙaci. Duk lokacin da na ci abinci na guntu, na kan yi ƙoƙari wannan guntun abincin zan ba da shi ga almajiri. Sannan wannan ya nuna min yadda nake tausaya musu, sai ya sa duk sanda na yi guntun abinci, na kan yi ƙoƙari na ɗauka na ba wa wanda yake buƙata, wato almajiri kenan. Wannan shine yadda nake da guntu.

Ina rubuta rahoto a kala sau biyu zuwa sau ɗaya a kowacce rana. Nakan iya rubuta rahoto da sassafe lokacin da na fito gurin aiki. Sannan kuma in zan tashi, nakan yi iya bakin ƙoƙari na, na ga na rubuta rahoton dukkan abun da ya faru a wannan rana. Saboda rubuta rahoton yana da matuƙar muhimmanci na abun da ya faru a cikin wannan rana. Shi yasa.

Eh, ko da gaske na kan yi wuta da itace saboda hakan yana da matuƙar muhimmanci. Yin wuta da itace yana da ɗaya daga cikin hanyoyin da muke sarrafa itace mu yi wuta da shi don ya ba mu gawayi daga ƙarshe. Mukan yi ƙoƙari mu sarrafa itace, mu haɗa wuta da shi da wannan itace sannan kuma daga ƙarshe mu sarrafa gawayi da wannan.

Eh ƙwarai da gaske ina cin farce musamman dadaddare nakan yi ƙoƙari na cire farce duk ƙarshen sati. Wannan yake bani damar nake tsaftace hannayena a duk lokacin da, ah, suka yi farce yayi tsini. Nakan yi ƙoƙari na yanke farce na a dukkan cikin ƙarshen mako biyu na kowacce sati.

Eh ƙwarai dagaske nakan iya busa tsaki sosai da sosai. Wannan hanya ta busa tsaki tana bani damar na busa tsaki yadda ya kamata tun ina ɗan yaro. Mahaifiyata ta koyar da ni yadda ake busa tsaki cikin kwanciyar hankali ba tare da na illata kaina ko na takura kaina ba. Nakan iya busa tsaki sosai da sosai matuƙa gaya a cikin kwanciyar hankali ba tare da wani tashin hankali.

Ina karɓar baƙo yadda ya kamata. Nakan karɓi baƙo da hannu biyu, sannan na ba su masauƙin da ya kamata. Nakan girmama baƙo na, sannan kuma nakan karrama shi yadda ya kamata yadda aka koyar da mu a addinance. Sannan kuma da yadda al'adarmu ta koya mana mu karɓi baƙo. Ina karɓar baƙo yadda ya kamata, sannan na ba su kulawar da ta kamata yadda ake yi dai ko da yaushe.

A dukkan wasanni, na fi son yin wasan ƙwallon ƙafa ƙwarai da gaske. Wasan ƙwallon ƙafa yana matuƙar burge ni yadda ya kamata. Dalili kuwa shine wasan ƙwallon ƙafa yana bani nishaɗi, ni da ƴanuwana mukan yi wasan ƙwallon ƙafa. Duk lokacin da muka shiga damuwa, mukan yi wasan ƙwallon ƙafa saboda tana ɗebe mana kewa sosai da sosai. Duk lokacin da muke ƙwallon ƙafa muna samun ƙarsashi da za mu gudanar da ayyukanmu cikin kwanciyar hankali.

Ah, gaskiya na na a ƙasa. Dalili kwa shi ne. Ina da gadon da nake kwana a kai, don haka ba wani dalili da zai sa na kwana a ƙasa. Saboda kwana a ƙasa, ah, ba abu ne da talakawa suke yin sa. Mu kuma masu kuɗi mukan kwana a gado ne, saboda gado yana da wata ni'ima da alfanu da kwanciya a ƙasa da bashi da ita. Duk wata gajiya da ka yi ebo kakan kwantar da ita a kan gado in ka kwanta a kai.

Ƙwarai da gaske, ina iya gabatar da rahoto sosai da sosai. Wanda ina iya gabatar da rahoto sau biyu a kowace rana. Da zaran na fita aiki, nakan gabatar da rohoton abunda na ji na tarar a gurin aiki. Sannan kuma in muka zo tashi daga gurin aiki, nakan tsayawa na ratsun, na rubuta rohoto akan dukkan ayyukan da muka gabatar a wannan rana, me muka kashe da me muka samu a wannan rana, nakan gabatar da rohoto.

Ƙwarai dagaske ina cin citta a abinci. Dalili kuwa shine citta tana ƙara lafiya ga ɗan adam. Sai yasa nake ƙoƙari nakan cin citta a dukkan wani abinci da zanci saboda tana da sinadarai da suke ƙara ƙarfin jiki ga lafiyar mu. Sai yasa nake ƙoƙari nakan cin citta a kowane lokaci da zanci abinci. Saboda wannan alfanun citta a cikin abinci yasa nake ƙoƙari nakan cin ta a kowane lokaci.

Kwarai da gaske, nakan lullubuwa da bargo in zan kwanta bacci. Dalili kuwa shine, ah lullubuwa da bargo yana kare ni daga cizon sauro. Sannan kuma yakan kare ni daga sanyin da ake yi. Tin lokacin da na lulluɓe da bargo, ina kwanciya cikin salama ba tare da cizon sauro ko kuma sanyi ya takura mun ba. Wannan shi ya sa nake lullubua da bargo, don sanda zan kwanta ba tare da wata gardama ta sauro ko kuma abin cizo ba.

A gaskiya dukkan cikin malaman mu, na fi son malamin da yake koyar da mu ah lissafi. Saboda malami ne mai hazaka, mai fiƙira sannan kuma ya iya koyarwa. Wannan dalili yasa duk cikin malamai na, na fi son malamin da yake koyar da mu lissafi. Saboda ya iya ma'amala da ɗalibai sannan kuma yana koyar da mu muna gane wa yadda ya kamata. Matuka gaskiya shi yasa na fi son sa a dukkan cikin malamai da suke koyarwa.